Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ni ina daidaita aikina da rayuwa, saboda ni na sani lokacin aiki daban ne, lokacin rayuwa daban ne. Ni ina yin aiki a wurin aikina ranar Monday da Friday ne. Ranar Saturday da Sunday shine lokacin da nake yi rayuwa da, da su mutanena. Haka ne nake yi. Ina daidaita aikin ɗin da rayuwa daban-daban ne.

Muryarka tana da ƙarfi ko hankali ne? Ni muryana bashi da ƙarfi. Ban, bana so in yi magana da ƙarfi. Ina son yin magana a hankali ne saboda amma dag, likiya naya gaya mun a asibiti, kar, kar in yi, in rika yin magana da ƙarfi. In rika yin magana a hankali ne saboda ina da some health issues. So muryana in, in, in zanyi magana, inayi magana a hankali ne.

Wanna irin nama kake fi so? Ni, na fi so naman bunsuru saboda na, na, ina son shi sosai. In zan ci abinci a gidana ni naman bunsuru nake yi, nake ci abinci da shi. In ma matan da ta sanni in zan ci abinci da naman bunsuru nake fi so. Naman bunsuru ina da naman bunsuru a cikin firiji di na, ina akwai shi sosai. In zan ci abinci ko zan yi wani abu da nama, naman bunsuru ne nake fi so saboda yana da daɗi sosai.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Ai, ai ina yin waƙa cikin zuciya sosai. Ni ma ina son yin rigar yin waƙa cikin zuciya, saboda in zan tunanin wani abu, zan yi waƙa cikin zuciya na. In na tunanin wani abun ɗin, da in ina yin waƙa cikin zuciya na, yana, yana yi, yana yi min aiki sosai. Saboda shi, saboda, saboda inda haka ina, ina yin aiki na waƙa cikin zuciya na sosai.

Sau nawa kake yi-- kake amfani da wayarka? Ni wayar-- wayana ina son shi sosai. Ina-- yana hannuna ne, a kwana, a gajiya. Yana, yana, yana yi-- a amfani da shi. Ni, uh, every time ne yake hannuna, saboda wayana yana yam-- ina, ina, ina yi amfani da shi sosai ne. Yana, yana, yana hanuna sosai.

Kana rufe baki lokacin amma? Ai haka ne, ina rufe bakina lokaci amma saboda mun sani health is welth, abin da ake ce maka mamu kenan. So saboda wannan ina rufe bakina in zan yi amma.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci sosai. Saboda ni ina son, ina son abinci. Ina cin abinci sosai. Ina iya dafa abinci. Abinci din mamana ne ta, ta, ta gaya mun inda ake dafa abinci. Amma ni ba, ba na bi mamana, ni ne nake daga dafa abinci na a nuna.

Kana cin salati? A'a, ni ba na cin salat. Saboda ina-- ina ci shi da amma ba na ci shi yanzu saboda ni ba na so shi. Ban san abin da ya faru ba amma ba na so shi. Ba na cin salati yanzu yanzu amma dada ina cin, ina cin salat sosai.

Rubutunka yana da kyau? Ai rubutuna yana da kyau sosai, saboda ni ina so ina rinƙa yin rubuta a cikin littafi sosai. Tunda nake ƙarami na nake yin rubutu a cikin littafi. Tun da ƙarami din ne rubutuna yana da kyau sosai. A gidanmu mamana tana gaya wa babana rubutuna yana da kyau sosai.

Yaushe kake yin wanka? Ai ina yin wanka sosai. Ina yin, ina yin wanka na sau biyu, a a sau biyu, sau biyu ne nake yin wanka. In zan je, in zan je wurin aiki zan yi, zan yi wanka da safe. In na dawo a wurin aiki zan yi, zan yi wanka. Saboda ni na san health is wealth. Ina yin wanka sosai guda sau biyu ne, sau biyu ne nake yin wanka na.

Mene ne ka ke ji tsoro? Wani abu da na ke jin tsoro ne in ba ni da kuɗi ne. Ina jin tsoron shi sosai. Saboda in ba, in ban da kuɗi, babu wani abu da zan yi da zan iya yi. Saboda dukkan mun sani kuɗi ne yake yin kowane abu a cikin rayuwa da muke. In babu kuɗi, babu abin da za mu, za mu yi. Saboda haka abu ne da nake, na ke ji tsoro ne in ban da kuɗi a hannuna. Ina jin tsoron shi sosai.

Kana sanya agogo a hannu? Emana, ina sa agogo a hannu saboda ni ina da kamar agogo kamar uku ko hudu da nake a cikin gidana. In zan, in zan fita ina, ina, ina sa agogona a hannu saboda ina son agogo sosai. Saboda na sani shi, saboda na sani shi ne zai compliment dressing dina saboda shi nake sa agogo a hannuna in zan fita.

Nawa takalma kake da su? Takalmi, takalma da ni ke, da nake da su ya kai kamar guda goma. Saboda ni na son takalma da yake originar sosai. Akwai takalma da nake, da nake sa in zan je gun aiki. Akwai takalma da nake sa in zan saya abu a wurin, a wurin da nake. Ina da different variety of takalmi da yake a gena kamar guda goma nake da shi.

Kana son kallo faduwar rana? Eh ina son kallo faduwar rana, saboda in na, in na je kunna aiki in na dawo, in rana zai, zai fado ni zan, zan, zan zauna a gida na in, in zan riga gani ranar faruwa. Ina son sosai saboda zai riga za ka yi iya yi tunanin da shi.

So nawa kake wanke tufafi? Ina yin wanke tufafi da nake yi kaman so ɗaya ne, which is weekend nake yin wanke tufafi. Saboda na san ranar da Monday day, day, ah, da Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday zan, zan je aiki ne. Kaman Saturday ne zan yi, zan yi, zan yi exercise. Sunday ne na, na, na ke yi wa, wa wanke tufafina.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Ni ina fi son zama a birni, saboda a birni za ka ringa gani abin da yake da kyau sosai. Maiyuyuwa ganin titi ne, ko gidan ball ne, ko mene, ko asibiti da yake, da yake da standard sosai ne. Saboda shi nake fi son zama a birni.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ni kasuwa na ranan Sunday ni nake zuwa kasuwa na. Saboda rana, ranan kamar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday da Saturday zan, zan je wurin aiki ne. Saturday ne zan je exercise dinnan. To rana Sunday nake, na nake zuwa kasuwa in siya duka abin da zan siya da zan yi amfani da shi.

Mene ne mafi mahimmanci a cikin abo-abokan, abokatanka? Ni abun mahimmanci a cikin abokatana ne, ni na, ni mutumin in an yi min abun da bai da kyau, zan kira abokina, zan gaya mashi "Abokina ka yi mini wani abu bai da kyau." zai gaya mun in yi hakuri. Ni ai haka nake yi. In ka yi min abun da bai da kyau zan gaya maka. In na gaya maka in ka ce inyi hakuri, ya tafi haka. Abun da nake yi ke nan. Su, duk abokina sun, sun sani ni sosai. In ba, in ka ma, in ka yi mini abun da bai da kyau zan gaya maka. Ai shi ne, ai shi ne nake yi. Eh, in na yi haka yana promote ƙwarai relationship agurin abokina.

Mene ne abincin da kake ci da safiya? Da safe abincin da nake ci, ina son inci da biredi kafin in je gurin aikina. Amma, amma in ban, in ban, in ban da ci da biredi a gida, ina sha koko da kosai saboda akwai guri da nake siya kosai in zan je gurin aiki da safe. Ina, ina ci koko da, koko da kosai ko in sha tea da biredi da safe kafin in je gurin aiki ɗina.

Kana kwana a ciki? Eh mana ina kwana ciki. In na, in na je gurin aiki in na dawo zan yi kwana cikin gidana ne. Zan, zan yi bacci sosai. In na yi bacci sosai zan, zan in na yi bacci sosai. In, in da ake a, a guri, a gida ne nake yin kwanan. In zan, zan yi kwana sosai a cikina, a cikin gidana zan yi bacci sosai. Hazakani nake yi in na dawo daga gurin aikina.

Yaya unguwarku take? Ai, unguwana, unguwa da yake, da take da lafiya ne saboda dukanmu a unguwan, unguwarmu muna yin, muna yin sosai. Zan, zan gaishe ku, za-zan gaishe na. Ai, aka, aka ne muki yi a unguwar, unguwarmu. And akwai mitin da mukeyi ranan Sunday da zamuyi magana sosai. Duk, dukanmu a unguwa mu ne muke yi zoom, muke yi zoom meeting ɗin da za mu yi magana sosai.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? In zan tafi wani wuri zan shiga cikin mota ne saboda ni ina da mota na. In na cika cikin mota motana ne zan hau tekun da nake zuwa. In na hau mota na, in ban da- in ban da fetur a cikin mota na shine ko in ban da kuɗi zan saya fetur shine zan shiga bos shi ko in shiga, eh, ko in shiga keke. Ai haka ne, nake in zan fita zuwa wani wuri.

Yaya kake magana da abokanen ciniki? In zanyi magana da abokan cinikina, ina yi musu magana da lafiya ne, da respect ne nake yi musu magana. Saboda na sani sune zasu zo su siya abinda nake siyarda. Saboda shine nake yin magana da su da respect. In sun zo gurin shagona, in za su siyo wani abu, zan gaya musu inda ake sayar da shi in suna da kuɗin. In ba su da kuɗin zan yi reduction ɗin kafin siyar musu. Haka ne nake yin magana da abokanen cinikina.

Sau nawa kake, kabar kira a aiki. Ni a gurin aikina, ana kirani sosai, saboda ni ne oga a gurin. Ana kirani in akwai abu sa za, za su yi a gurin aikina, ahm, basu san inda zasu yi shi, nine zan ni ne za su kira in bana gurin aiki, amma in ana gurin ai, in ina gurin aiki za su zo ofis dina ne, za su tambaya ni inda ake yi. Amma in bana gurin aiki ana kirani a gurin aiki na sosai, kaman so uku, hudu ko biyar.

Tana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwa da nake bawa mutanen da na, da na gani. Saboda in na basu za su san, za su san ina da kasuwanci, ina da kadi. Za su san nambana ne, namba dina zai, zai, zai, yana ciki. In za su siya wani abu a ofis dina, za su kira ni. Za su san location ofis dina. Saboda haka yana sa hannuna in na fita in na ga mutum da zan ba, da zan ba wa, zan ba shi, zan ba shi kati ɗin ne.

Wane irin ice cream kake fi so? Ai, ni ice cream da nake fi so rika sha sosai vanilla ice cream ne. Saboda yana da zaki sosai and taste ɗin ina son shi sosai. Shi yasa nake siya ice cream vanilla. In naje supermarket and ba su da ice cream vanilla, ni bazan siya wani irin ice cream ba, shi dai vanilla ice cream kaɗai ne nake siya. Saboda ina son shi sosai. Shi ne nake sha, duk ef di nake sha ice cream ɗin.

Kana shan madara? Eh ina shan madara sosai. A'a ina so, ina son in ringa sha madara saboda madara yana da, yana da kyau a jiki. Madaran da nake sha sosai shine Pikmilk da nake sha. Pikmilk da an sa, Pikmik na ruwa ne da nake sha saboda shi yana da kyau sosai.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Ai gidanmu bai yi da ƙasa, saboda mun yi flooring ɗin gidan tun da mun shiga gidan. Everywhere ne yana da flooring. Babu ƙasa a gidanmu, mun yi flooring ɗin sosai. Everywhere yayi neat, neat saboda shine babu ƙasa a gidanmu.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Ni bana so in daga baya in zan je wani guri. Na fi so in zo-- in je wurin da wuri, saboda in na, in na je gurin da wuri, muten da zan je, eh zan je gurun, ya-- zai sani ni ina da kokarin zuwa wuri a wurare a, a, a wu-wuri, wuri da aka ne nake zuwa wurin. Ni ina fi so in je, in je wurare da wuri saboda in na, in na je wurin da wu-- in na je, in na je da wuri za su, za su gane ni sosai.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Ni in ruwa yake fadi abunda nake yi zan, zan je gida ne in ba in ba gida nake zan je gida. Na shiga gida zan yi bacci ne sosai. Na yi bacci sosai in ruwan ya ɗaya, ya ɗaya zan, zan fita amma in ko in ko in yi wanki ko in yi bacci in yi bacci ko in yi wanka abunda nake yi kenan in ruwa yana fadi kenan.

Kana kuna kendir a gida? Ni a gidana bana kuna kendir. Saboda me? Saboda a gidana akwai, akwai wuta sosai. Akwai electricity twenty-four seven ne electricity ɗin mu, wutan mu a gidan mu. Amma in babu, in babu wuta ni ne, ni zan, zan yi amfani da generator ne amma bana kuna kendir a gidana.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Ni na fi so kayan zaki saboda me ni ina son abin da yake zaki sosai. Amma an gaya mana a asibiti mu ringa ci abin da yake zaki, mu rika ci shi kadan kadan saboda shi ne. Ni ma ina cin abin da yake da gishiri kadan kadan amma na fi so abin da yake zaki in zan ci wani abu.

Kana biyan kuɗi ta waya. Eh, ina biyan kuɗi ta waya sosai mana. Saboda ni na sani technology yayi advance sosai. In za mu biya kuɗi, muna biyan kuɗi da waya ko transfer ne ko MasterCard payment ne. In zan yi electricity bill a cikin waya dina ne nake biya. In zan yi wani abu da yake da biya a cikin waya ne nake biya. Saboda na san technology yayi advance sosai. Zan iya biyan kuɗin wani abu a cikin waya dina.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ni ranar biyan albashi ɗinmu bana jin wani abu, saboda ni na, sani kuɗin ma ya makare kafin a biya shi saboda haka ni bana ji wani abu. In an biya mini kuɗi a gurin aiki ɗina zan siya wani abu da shine kamar in siya foodstuff, kamar in siya electricity bill ko da mi, da mi, da mi saboda shi ni bana ji wani abu in an biya albashi ɗinmu a gurin aiki ɗinmu.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? A'a, ni bana raba wurin da nake saboda, bai da lafiya. Al'adun raba wurin da kake a phone dinka ko yanar gizo saboda in ka share location dinka security wise bai yi da kyau, saboda shi ni bana raba wurin da nake.

Me yake ba ku ƙwarin giwa aiki? Ni abin da yake ba ni ƙwarin giwa aiki ne in an biya mu albashin ɗin mu kaman 23rd, 24th of the month. Ni yana bani ƙwarin giwa amma a gurin aiki ɗin mu ana ba mu bonus. Bonus ɗin yana bani ƙwarin giwa. Andan, andan in za mu je gidan Disamba ana ba mu abinci dame dame saboda shi yana bani ƙwarin giwa a gurin aikin ina sosai.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ni ba na fi son ruwa mai sanyi, saboda ruwa mai sanyi in na, in na sha shi bai, bai, bai ya ba ni lafiya. A amma a asibiti an, an gaya mun kadarin ka sha ruwan sanyi. Tunda an gaya mun kadarin ka sha ruwan sanyi shi ya sa ba na sha ruwan sanyi.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ni kyauta da nake son bayarwa, kuɗi da nake da shi ne zai gaya irin kyauta da nake fi son bayarwa. Amma in na da kuɗi sosai, in na da wani mutum da yake yin ko birthday ko wani abu ne, zan iya ba shi ko in siya mai wristwatch mai tsada ko in siya mai takalmi mai tsada. Haka ne nake bayarwa abu in na da kuɗi sosai.

Yaya dangantakarku da abokin aiki? Ni dangantarmu da abokin aiki yana, yana, yana sosai saboda ni a wurin aiki dinmu muna yin aiki tare ne. Muna yi aiki tare in za mu ci, in za mu je mu ci abinci during lunch time muna je mu ci abinci tare ne. Saboda shi, saboda haka muna da dakartar da, da yake ƙoƙari da, da, da, da, da yake sosai. Saboda duk wani abu da za mu yi a wurin aiki dinmu muna yi shi tare ne.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Lokacin shekara da na fi so shine lokacin Disamba, Janairu. Saboda a Disamba, lokacin shekarar Disamba Janairu aiki dim mu ana biya mu kudin albashi kaman shekara biyu. Za su biya Disamba, za su biya Janairu. Shekara biyu za su biya kuɗin tare ne. Saboda shi ina son shi amma na sani ana bamu break Disamba Janairu. A break ɗin zan yi bacci sosai a gida ne. Zan je gun abokina muyi magana. Saboda haka ina son shekara ɗin.

Kana tafiya da sauri? Ni bana fi son yin tafiya da sauri. Ina fi son tafiya kaɗan kaɗan ne, saboda in ka yi tafiya da sauri wurin da kake jewa zaka je gurin. In ka yi tafiya kaɗan kaɗan wurin da kake jewa zaka je gurin. Saboda shi ni ina fi son in ringa yin tafiya na kaɗan kaɗan ne.

Yaya kake son zama? Ni in zan zama, na fi so in zama a sun ce ne. Saboda ina zama a cushion chair, zan zama in comfort ne. Amma ina zama a plastic chair, bazan zama sosai ba. Ina, ina, in, a, ina, ina, eh, in na kai gida, abin da nake yi, zan yi zama ne a bed dina ne ko in yi bacci saboda ina son yin bacci sosai.

Kana mike jiki da safe? Eh ina mike jiki da safe sosai ma. Inna, inna da safe in naje masallaci in na dawo, wani abu da zan yi kafin imma je gurin aiki ne zan mike jikina sosai. Ina mike jikina sosai zai, zai bani safe, safe, safe body amma, amma an, an da zai bani comfortability saboda shine nake mike jikina da safe kafin je gun aiki dina.

A wane wata aka haife ku? Wata da ana haife na ne, shine watan septemba 1995. Shi ne, shi ne an haife na. Saboda mamana ta gaya mun an haife na ranan ne, Septemba ne ya haife na. Shi ya sa ranan Septemba ina son sosai saboda ranan ne da ranan ana, an haife na. Watan Saptemba shine wata da ana, da ana haife na.

Kuna yin wuta da itace? Mu ba ma yin wuta, mu ba ma yin wuta da itace, saboda a gidana muna da, muna da stove muna da gas cooker. And akwai, akwai wutan electricity sosai, so muna yin amfani da gas cooker ɗinmu ne. In babu wuta za mu yi amfani da gas. Amma ba ma yin amfani da wutan itace. Wutan itace ya daɗe da na yi amfani da shi ma.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina je gidan fim sosai in ina da fim da zan kallo. Kaman, kaman ranan, ranan, ranan Sunday na tunani na, na je gidan fim. Na je na kalli wani fim da ya fita. Fim ɗin ina, ina ni, ina son shi sosai saboda yana da daɗi. Shi ya sa na je gidan fim in kallo fim ɗin.

Kana yin bacci da rana? Ni ina yin bacci da rana, amma ba na yin bacci a rana sosai saboda duk rana ina gurin aikina. Amma in, amma in ban je gurin aiki, in zan yi bacci, in bacci ɗin ya zo a rana, ni ina yin bacci sosai a rana.

Wane irin fim kake son kallo? Ni babu fim da ba, babu fim da ba na kallo. Ina son wani irin fim ne, muce wa fim Hausawa ne ko muce wa fim Yarbawa ne ko muce wa duk fim Nollywood ina, ina son in kallo shi saboda na san akwai wani abu zan da zan gani a gurin da zai yi mani amfani. Saboda shi ne nake son in kallo kowane irin fim.

Kana cire takalma a gida? In zan shiga gidana inafi so in cire takalma, takalmi ne kafin shiga gida. Saboda ni bana son datti ya dinga shiga gida. Saboda ni bana so in ringa ganin takalma a cikin gida. A'a akwai takalmin da nake, da nake sa in ina ciki gidana. Amma takalmi da, da na sa a, a je gurin aikin zan, zan cira shi in na, in na je, in na kai gida ne. Haka ne nake yi.

Kana raba abinciku da mutane? Ni ina son in raba, in, in nunga raba abu da mutane saboda ni, na, ina da belief ɗaya, ina da belief akwai love in sharing, shi yake sa ni ina gan raba abinci da mutane. In ina a gurin aiki dinmu, in akwai wani aboki na aiki da bai, da bai ci abinci ba, zan kira shi zo ka bari mu ci abinci na tare. A aiki ne nake yi. Ina son in runga raba abinci na da mutane.

Kana son daukar hoto na? Eh mana ina son indinga dauka, daukan hoto sosai. Saboda waya dina yana da space da, da zai iya accommodate hotai sosai. Saboda shi ina son indinga daukan hoton. In naje wuri da nake so sai na dauka hoto kafin in, kafin in, in, in, ka, kafin in kawo guri ɗin. Saboda ina so ina ringa so in dinga daukan hoton duk wurin da na je.

Sau nawa kakan share gida? Gidana in zan yi sharan shi kamar sau ɗaya ko sau biyu ne. A, a, a rana ɗaya ne nake share shi. Saboda ni ina son, ina son in ga gida da yake neat sosai. Bana son in dinga ganin datti a cikin gidana. Saboda shine yake sa in ga yin share gida na kamar sau biyu a wata rana.